Na fi son burodin kanti, burodin da za ka ci kuma ka ji shi laushi. Burodin da za ka ji daɗi in ka ci. Burodin da za ka ci da shayi. Kuma irin burodin da yake da laushi ya fi daɗi, wanda yake da ƙarfi bai da daɗi. Saboda haka wanda bai yake da laushi za ka ci shi cikin kwancin hankali ka sha shayi. Amma wanda bai da laushi za ka ta shan wahala, ka ta turawa, ka ta turawa kafin ya gama shiga. Yawanci mutane sun fi son burodin da zai yi laushi da za ka ji daɗin shi. Waɗansu kuma sun fi so mai ƙarfi. Mai ƙarfin, fulawan da ake amfani da shi ba a, ba a bugawa sosai. Amma mai laushi za a buga shi sosai da sosai har a samu abin da ake so. Wata rana haka in ina da kuɗi zan je in saya mai laushi in ci. In ban da kuɗi kuma sai na bari. Amma yawancin burodin kwanan nan suna amfani da bromate. Bromate nan shine yake sa burodi yayi ƙarfi saboda ba zai lalace da wuri ba. Amma yawanci an fi son burodi mai laushi amma kuɗin ya fi tsada.

Muryana a hankali ne, ina magana a hankali, ban da saurin fushi ne saboda haka nake magana a hankali. Yawanci mutane maganansu yana da ƙarfi amma ni muryana a hankali ne. Saboda haka in zanyi magana nakan buɗe bakina in yi magana saboda in nayi magana mutane ba lallai su ji ba. An fi so masu magana da sauri waɗansu kuma an fi so masu magana a hankali. Amma ni a hankali nake magana cikin kwanciyar hankali bana son faɗa kuma. Yawanci mutane masu magana da ƙarfi suna da za su ce su ma su ji naka ku yi magana tare. Amma waɗansu su ta faɗa, suna magana da zai iya jawo fitina cikin mutane biyu ko mutane uku. Lallai waɗansu basu iya magana ba kuma waɗansu sun iya magana amma ni ina magana a hankali kuma ina jin daɗin magana a hankali na. Saboda in nayi magana a hankali mutane sukan bani girma su ce wannan ya san abin da yake yi amma ina magana da ƙarfi sai mutum ya ɗauka kanshi kaman na maida shi kurma ne baya ji baya gani. Amma in kana magana a hankali, a hankali, a hankali za a ce to wannan ya san me yake yi, ya san me yake faɗa kuma yana so ya san me yake so ya gaya.

Sai ya wuce su ashirin kiran da nake amsa a wajen aiki. Wannan ya kira ni, wancan ya kira ni, wancan ya kira ni. Amma wata rana in na ji ba na son kiran sai na kashe. A ma'ana yin aiki yayawa sai mu kashe, mu yi abin da yake gabanmu sai mun gama mu zo mu kunna waya. Yawanci mutane za su kira ka in ba ka ɗauka ba sai in ga fushi da kai. Amma an fi so da an kira ka, in ka gani, in ka samu lokaci ka kira ka faɗa me ake so a ji a wajenka. Wata rana zai iya zama maka emergency shiyasa ake cewa in aka kira ka, ka ɗauka wayanka. In kuma ba a kira ka ba sai ka bari. Amma an fi so a in aka kira ka aka same ka, ku yi magana da wanda ya kira ka. Yawanci dai waya yana sa aiki ba zai tafi ba saboda za ka ringa wa ansan abubuwa wajen aiki. Ka ta waya, ka ta waya, ka ta waya ba shi bane aikin. Aiki yana tafiya yana so ka wani ya zo ya dame ka ya saka ka yi abin da ba ka so ka yi. Amma ina jin daɗin aikina kuma ina yin abin da ya kamata a wajen aikina.

Na kan yi amfani da waya na aƙalla zai fi so ashirin a rana. Wata rana nayi amfani dashi soɗaya kawai in kule. Lokacin da nake da aiki da yawa kawai kashe shi nakeyi in yi amfani dashi kawai soɗaya a rana. Shima soɗayan da zanyi zan kira mama na ne in gaishe ta. Daga nan in kashe wayan in shiga sabgana, inyi aikina da kyau, inyi abun da zan iya yi wanda bazan iya ba in bari. Amma wainsu sai ka gan su ta amfani da waya. Wannan yana wajen mata ne, mata ne sukafi maza amfani da waya. Nema kuɗi. Goma in nima abun da zan ciyar da iyali na. Da haka, ban da lokacin in ta wasa da waya. Amma zanyi amfani da waya inyi kira, inyi kiran Yan uwa da abokanai arziki. Daga nan kuma in tafi gaba inyi abun da yake gabana. Yawancin mutane suna son amfani da waya sosai. Ni kam ina gajiya da amfani dashi. Saboda haka gaji, na fi son in haɗu da mutum gaba da gaba muyi maganan abunmu da zamuyi magana. Muyi maganan business ko muyi maganan kasuwanci. Yawanci anfi so mutum ka ganshi ma ido da ido. Saboda haka ka san inda zaka sa kuɗin ka, ka san wanda zaka ba ma kuɗin ka. Ka san me ya taka, ina zai je, ina zai je da kuɗin ka. Amma yawanci in kayi magana a waya, sai ka ga wata rana in baka dace ba, sai ka haɗu da mugaye wanda bakasan su ba, bakasan inda suka fito ba. Amma ka san in ka ma mutum magana kai tsaye gaba da gaba, ya san ka san waye ko ina zaka kama shi in ya maka wasa da arzikin ka.

Ranar da nake zuwa kasuwa, na fi zuwa ranar sati. Wata rana kuma na fi so in je ranar Lahadi. Cikin ɗaya zan zaba ɗaya. A sati zan je kasuwa sau ɗaya. Ya fi su kyau ka je kasuwa cikin sati ko Lahadi, wannan ba zai shiga ɓannen aikin ka ba. Ba za ka ce kana gudu za ka je kasuwa, ka je ka yi siyayya ka dawo ba. Za ka je cikin tsanaki hankalin ka kwance ka je kasuwa, ka yi siyayyar ka, ka dawo gida ka ji daɗin ka. Yawanci nakan je in sayi kayan miya ne a kasuwa. A kasuwa ya fi arha. Duk abin da za ka saya a kasuwa arha yake zuwa. Shi ya sa yake da kyau ka samu ranar da za ka je kasuwa. Yawanci wasu sun fi so su je ranar kasuwa. Kamar ranar kasuwan wasu ranar Juma'a ne, wasu ranar sati, wasu ranar Lahadi. Wasu kuma ranar Juma'a suke zuwa kasuwan su. Amma ni ranar sati ya fi mun dadi in je kasuwa. In naje sati zan kwantar da hankali na in sayi abin da nake so, in yi tayi abin da nake so. Amma in watarana ba san inda ake sayan abubuwa ba. Wasu kuma za su zo ranar Monday da akwai aiki su je kasuwa, ko ranar cikin sati su je kasuwa kuma ga aiki. Wannan zai taɓa aikin ka. Amma in kana zuwa ranan sati, ba ruwan ka da aikin ka. Za ka je ka zauna da abin da kake so ka siya, ka shiga ka siye shi cikin kwanciyar hankali kuma ka kawo shi gida cikin kwanciyar hankali. Matar ka ta sarrafa maka shi ku ci ku ci daɗi. Watana nama an fi so ka je da safe. Nan za ka samu nama mai kyau. Amma in ka ce za ka je da rana, ba za ka samu nama mai kyau.